Fanka abu ne wanda ake sanya shi ko ake amfani da shi domin bada iska. Fanka kuma akwai na ƙasa, akwai na sama, akwai kuma wanda ake manna shi a jikin bango. Ma'ana wanda ake sashi a silin, akwai wanda ake ajiyewa a ƙasa ko a kan tebur, sai kuma wanda ake manna shi a jikin bango domin yabada iska. Fanka dake rufin ɗaki, eh muna da shi, wanda shine yake bamu iska musamman in muka buɗe windina inda daddare ne ƙofa a kulle muna samun iska mai daɗi. Domin shi, ahhh fanka dama anyi shine don iska. Inya haɗu da na waje kuma to sai ya baka iska mai daɗi wanda zaka ji daɗi a jikinka. Don haka ina da fanka dake da rufi a ɗaki.

Ita dai hayaniya abu ne wadda yake damun mutane da dama. Domin duk inda akwai hayaniya to za ka tadda wurin ba sukuni. Kuma hayaniya yana iya faruwa a filin kwallo, a kasuwa ko a wurin wani biki. Wala'allah na siyasa ne, ko kuma biki dai wadda ake yi daurin aure suna da sauransu. To a dan haka wurare masu hayaniya ba na son su. Don ban cika zuwa inda yake da hayaniya ba saboda kwata-kwata ban son hayaniya.

Farce dai abu ne wanda ke fito wa a hannun mutane kuma tsaftace shi ko a addinin mu na Musulunci abu ne mai kyau domin an ce “Anna zafa tuminal Iman”. Tsabta na daga cikin cikan imani, to adon haka duk wani musulmi na kwarai yana yanke farce kamar yadda nima na kan yan kefarce. Adadin su nawa ne ba zan iya cewa, ya danganta yadda naji wato kun bai ya fito ma ko farcen abu. To shine yake sawa a yanke mun farce.

Madara abu ne, wanda ake samun shi a jikin dabbobi. Tana iya yiwuwa madarar shanu, ko madaran akuya, ko na raƙumi, ko na rago. Wadda kuma, da dama in suna da ciki ake samun su, sannan akwai madara busassa ta gari kenan wadda ana ƙirƙiran ta daga waken suya da dai sauransu. So, duk wani madara, eh, ina shan wannan madaran, in na gan ta.

Ƙauye da birni duka wuri ne wanda al'umma suke rayuwa a cikinta. Ko wanne a cikinsu da yadda Allah ya tsara shi, kuma ko wanne da yadda mutanen ciki suke ma'amula ko rayuwa. Shi dai birni in aka ce birni gari ne wanda ake samun wayaiyu da abubuwa na zamani na ci gaba wadda daga sutura, abinci, ahhh, da abubuwan harkoki na yau da kullum zaka same su a birni na zamani. To shi kuma ƙauye, ahhh, karkara kenan ko maraya ko inda mutane suke rayuwa wato ƙauye. Shi kuma inda zaka samu abubuwa ne na gargajiya na al'ada wadda aka sari a nan suke. Kama daga abincinsu hatta yanayin sanya suturar su da abubuwan more rayuwa na zamani za ka ga cewa akwai ƙaranci a ƙauye. Wasu ƙauye kumma babu su. Misali a birni akwai wuta, a ƙauye zaka ga ba wuta. Zaka iya samun a birni akwai tituna kwalta kenan. A ƙauye ku babu kwalta sai dai jan gargari ko kuma jar hanya ba kwalta. Sannan zaka iya samun a ƙauye akwai ruwan famfo inda a birni babu sai dai ruwan rijiya ko kuma ruwan rafi ko ruwan gurbi. Sannan inda zaka iya samun kuma a ƙauye, ahhh, akwai wato misali han ehh network na sadarwa na zamani, na wayoyi wasu ƙauyukan babu, duk da dai wasu ƙauyukan zaka samu akwai. Sannan za ka ga cewa a birni akwai makarantu inda zaka samu a wasu ƙauyukan tsakanin su da makarantu akwai nisa, wasu ma babu. To duk wayan nan yana daga cikin kaɗan daga cikin abun da ya bambanta birni da ƙauye. To amma maganar cewa wanne na fi son zama ƙauye ko birni, to na fi son zama a birni ba don komai ba sai saboda dalilan yanzu. Zamanin da muke ciki dole sai ka kasance kana tafiya da zamani ta inda abubuwan more rayuwar da na faɗa kana amfani da su inda misali ta wurin kasuwancin ka kana buƙatar waya. In kana ƙauyen da babu network ne fa ya za ka yi. Misali kana buƙatar, ahhh, hanya saboda abun sufuri mota ne da sauransu. Hatta abinci hatta asibiti mai kyau inda za, a duba maka lahiyarka da ko mai to a yanzu na fi son birni a kan ƙauye domin, ahhh, yanayin abubuwan, ahhh, rayuwa na yau da kullum.

Lokaci a kowani, a shekara ya danganta kuma ya bambanta. Tun da muna da lokacin zafi, muna da lokacin sanyi, muna da bazara, muna da lokacin damina, ruwa ke nan, muna da kaka. Shi ba damina ba, shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba. So duk wa'inan lokutan de, ni ba lokacin da na fi so na fi jin daɗin shi a ciki gaba ɗaya lokacin damina. Saboda lokacin damina yana ƙunshe daga ba ɗaya wa'inan lokuta. Na farko dai a cikin lokacin damina akwai zafi, a cikin lokacin damina akwai sanyi, a cikin lokacin damina kuma ga ruwa. Haka idan damina ya ja ko farkon damina, akan sami lokaci mai yanayi da kaka. To sai sa na fi son lokacin damina saboda duk wa'innan yanayin ana samunsa a cikinsa. Tun dan aka a lokacin a hunturu ba ruwa, a lokacin zafi ko kaka ba ruwa. Amma lokacin damina dukka ya ƙunshi wa'innan abubuwa gaba ɗaya sai sa na fi son lokacin damina a cikin kowace shekara.

Kasuwanci abu ne wanda mutane suke yi domin dogaro da kai na yau da kullum. Wato in aka ce kasuwanci ana maganar saye da sayarwa. Ka siya ka siyar shi ne kasuwanci. To kuma duk wani ɗan kasuwa da yadda yake gina dangantakarsa ta kasuwanci ko da yadda yake tsara kasuwancinsa domin, ci gaban kansa da kuma ganin ya faranta ma wato mai siye ko kuma kostomar dinsa. To ni dai ina gina dangantaka ta kasuwanci ne, ta hanyar tabbatar da cewa da abin da aka buƙata nagartacce na bada shi ko kuma na siyo shi. Sannan kuma ta wurin ganin cewa ka bi riba ɗan daidai ba da yawa ba domin daɗaɗa ma shi kanshi wanda ya zo siya kaya a wurinka. To ta haka nake gina dangantaka ta kasuwanci tsakanina da mai siye ko mai saidawa.

To fahimci wannan amma duk da haka aka ce sa hannu ana magana ne akan sa hannu na yarjejeniya ko takarda. To ni ina sa hannuna ne da rubutu nake yi ba dangwalawa nake yi ba. Kaman yadda wasu suke, suke danna hannunsu ne in za su sa hannu. Ni akwai alama da nake yiwa da shi ke tabbatar da wannan shine sa hannuna ba wai dangwala yatsaba. Yanzu ne.

Aiki abune wanda muke yi domin ganin cewa mun taimaki kanmu da kanmu a rayuwa domin nema wa kanmu hanyar da zamu ci abinci. Aaa, sannan kuma, aa yin aiki bayan lokaci to ga duk ɗan adam ne ko kuma ga ma'aikaci musamman irin ƙasa tamu ya zama dole. Dole kakan nemi wani aiki bayan lokaci ka yi. To nakan yi aiki bayan lokaci haka kaman misali na gama wannan aiki ina da wani aiki da nake ɗan gwada yi domin ganin cewa ka samu abin da kake nema. So ina aiki, aa bayan lokaci.

To, makullai dai abubuwa ne waɗanda ake ce wa mabudi ko ake buɗewa ko kuma ake kullewa dasu. Mukan ajiye, ah, makullai a gida ne a kan tebul ko a kan durowa. In kuma na fita ne to makullai na suna cikin aljihu. A nan nake ajiye makullai na saboda gudun kar su faɗi. Amma a gida ne, a saman durowa ne ko kuma kan tebul inda kowa ya zo zai gani. Misali, idan an kulle gida an kai katashi da safe za ka buɗe. In kuma da rana ne aka kulle yara za su iya ɗauka sai a ajiye a kan tebul. In kuma yara basa nan ko ba mu so su buɗe sai mu ɗaura a kan tebul ta yadda ba za su iya hawa ba su ɗauki, ah, makullan da aka ajiye don yin buɗe ƙofa ko wani abu.

So ita sirri dai abu ne wadda yin ta ba da kowa ake yi ba. Kana iya bar wa kanka ko kuma kakan samu wani amininka na hanun damanka domin ku tattauna abin da ya shafi sirrin rayuwarka ko sirrin rayuwar shi. So kuma kalmar sirri kalma ce mai matuƙar mahimmanci. Ka ji wadda ka yi abu ne wadda ba kowa kake so ya sani ba ko kuma ya ji. To adon haka, a ya danganta akwai sirrin ko kalaman sirrin da a ba ka, bana furta shi ga kowa nakan riƙe makaina ne a kaina. Sannan akwai kuma kalamun sirrin da nakan iya tattaunawa da wasu. In kuma ana maganan kalaman sirri ne ta waya, to shi kuma nakan kiyaye ne kalamun sirrina da amfani da wasu a kalmomi wadda ba kowa ne hankalinsa zai kai ba, wadda ba kowa ne ma yake iya amfani da su ba. To idan ana maganan sirri ta kalmar sirri ta waya ne, wato password, to shi kuma yadda nake a amfani da shi kenan, inda nakan yi amfani da kalaman da ni kaɗai ne zan iya ganewa a don kiyayewa. Sannan a wani lokaci kuma sai in haɗa da tafin a yatsa na domin a amfani da su ta wurin a ajiye abubuwa na a cikin waya. Amma kalamun sirri na na waya, so nakan yi amfani da kalmomin da ba kowa ne ya san su ba kuma ba kowa ne zai iya amfani da su ba.

To miya dai abu ne wanda muke amfani da shi, ah, domin sha ko cin abinci da shi. Kuma duk wani abu, ah, mai, eh, da kake amfani da shi na ci wadda zai ƙara maka lafiya a jiki to maiɗi miya yafi. Don haka, ah, ni miya mai zafi nafi so akan mai sanyi. Domin ko duk abunda zaka ci idan yayi sanyi to zaka ji ma baka da, ba ka jin daɗin shi, ba ka sha'awar sa. Amma in ya zama na cewa da za haka cewa zaka iya ci kuma ka ji daɗin sa. To a dan haka ni, ah, nafi son miya mai zafi akan mai sanyi.

Aiki dai, abu ne wanda kowa yake yi domin ganin cewa ya taimaka wa kanshi a rayuwa. Kuma duk aikin da zai zama na cewa babu ƙwarin gwiwa to za ka ga wannan aikin baya tafiya yadda ya kamata. To ni abin da yake baka yake bani ƙwarin gwiwa akan aiki shine, in ga cewa duk wani abu da nake bukata na aiki na same shi. Kuma, a, da taimako da kuma agaji na abokan aiki da shawarwari. To wannan abun yana ƙara min ƙwarin gwiwa akan aiki kuma zan yi aiki cikin jin daɗi.

Hamma abu ne wadda mu dan Adam suke yi wa la'alla na gajiya ko yunwa, ko dai wani abu makamancin wannan. To a idan mutum yana hamma, to a kamar yadda addininmu na Musulunci ya tabbatar, shine ka rufe bakinka a lokacin hamma, yadda akan ce ma idan kana hamma, shaidan na iya maka fitsari a baki. Ko ba wannan ba ma wasu cututtuka suna iya shiga ta iska. To ina rufe bakina a lokacin da nake yin hamma domin kiyayewa, ah, daga yadda Musulunci ya sanar. Kuma haka zalika domin kiyayewa daga cututtuka wadda zasu iya shiga baki kuma suna iya min lahani ko suyi min illa a garkuwan jikina. Don haka ina rufe baki lokacin hamma.

Goro abu ne wanda ake ci domin, ah, jin daɗin baki da makamantansu. Wasu kuma sukan ci ne domin, ah, yana hana su tashin zuciya ko dai dangin haka. To na kan tauna goro ni ma idan na ji zuciya na na tashi ko kuma na ji bakina ba daɗi. Na kan tauna goro domin na tauna goro ina ɗan jin daɗi a bakina kuma ko da tashin zuciyar ni ma yana ɗan hana tashin zuciya. To ni ma ina cikin masu tauna goro. Na kan tauna goro akai akai.

Tafawa, a-a abu ne wanda yakan zo akwai tafi. Nan anyi abu za ka tafawa mutane ka haɗa hannu biyu ka tafa rafa rafa rafa rafa. Sannan akwai tafawa kuma na abokai na musabaha ko kuma an yi wani abu na wannan ku kashe ku tafa. To a duka ina yi in na tafawa da hannu ɗaya ne da aboki ina tafa in kuma musabaha ne mu kan tafa ko mu gaisa a hankali. Ita kuma in tafa wancen ne da aboki inda akan tafa da ƙarfi ne. Sannan kuma idan tafi ne in an yi wani abu a wurin taro ko kuma wani ya yi wani abu na bai jin ta domin a ƙara mashi ƙwarin gwiwa na kan sa hannu biyu ne in tafa kamar yadda kowa yake tafa.

Bacci abu ne wanda ake yin shi domin, ah, samun hutu ko natsuwa a jiki. Ah, to akan yi bacci da rana, wasu da safe, wasu haka da daddare. To baccin rana kuma shi ma yana daga cikin bacci mai muhimmanci musamman a ranakun hutu wato Asabar da Lahadi. Amma nakan samu dama na yi bacci ko da na minti talatin ko awa ɗaya a kullum da rana domin naɗan na tsadda ƙwaƙwalwata da jikina musamman idan na yi wani aiki so that innai wannan zan samu hutu ƙwaƙwalwata kuma za ta dawo fresh wato za ta dawo cikin, ah, nagartanta. Tinani na zai canza da dai sauransu. A dan haka ina yin bacci da rana domin samun daidaito na al'amuran jikina da kuma ƙwaƙwalwata.

To aa, ko wane gini da aka yi za ka ga akwai bango a cikin sa. Kuma bango, aa, akan yi sani domin kare gida ko ɗaki. To aa, bangon dai ɗaki launin sa shine ruwan madara da kuma kore a cikin ɗaki kenan. A waje kuma in aka yi maganar bango na waje to launin ƙasa, launin toka ne gaba ɗaya bangon da ke yanzu ki zagaye da gidan. Amma a cikin ɗaki launin, aa, ƙasa ne da kuma kore. Falo kuma shi ma, aa, shuɗi da kuma ja ja ja ja ja su ne launin bangogin da ke cikin gidana.

A'a kwayar cuta abu ne dake cutar da, a'a ko wane abun aka ce cuta a jikin sa. Walla Allah a jikin mutum ne ko kuma a jikin wani na'ura. To a'a wayata ina daga, ina da a'a kare kwayar cutar wayata ne ta amfani da abunda ake cewa antivirus. Ina da antivirus wanda nake share a'a wayana ko nake scanning sannan kuma akwai wasu a'a abubuwa da nake amfani da su da sukan zo da wasu application na cleaning ɗin waya da dai sauransu. To ta nan nake bi domin karewa kuma nakan delete duk wani abu da naga cewa zai damu wayata balan ta na haryakai da yasa mashi kwayar cuta. To ta hanyar da nake bi kenan domin a'a kare wayata daga duk wani kwayar cuta.

Shirye-shirye abubuwa ne wanda ake tsara su domin inganta dukkannin wasu abubuwa kuma sabunta su yana da matuƙar amfani. A kowane lokaci duk wani sabon abu da ya zo ko wani sabon shiri na na'urar kwamfutata ina sabunta ta domin kwamfutata ya zama cikin nagarta kuma na yi aiki da shi cikin jin daɗi. Don haka nakan sabunta shi a da zaran an samu wani sauyi daga duk wani manhaja da nake amfani da shi na kwamfutana to nakan, ah, sabunta shi. Kowane irin shiri ne inda nakan sabunta shi domin da hakan ne kwamfutata za ta zama abin da ake ce ma up to date, zai zamani cewa yana kan tsari a kowane lokaci kuma dukkannin wasu abubuwa ko manhajojin da nake amfani da su ba za su samu matsala ba. Don haka ina sabunta shirye-shiryen kwamfutata a kowane lokaci.

Kuɗi, a, abu ne da ake amfani da su don kashewa ko kuma siyan abubuwa ko don biyan buƙatu, a, kuma tsabar su ko tsabar kuɗi yana da matuƙar amfani a hannun mutum domin amfani da su. Dan haka ina tara tsabar kuɗi domin akwai abubuwan da dole idan zan siya da tsabar kuɗi zan siya ba da, a, kuɗi da yake ajiye a banki ba wadda sai ta yanar gizo. Sannan kuma, a, nakan tara su ne saboda, a, musamman akwai lokutan da za su zo ka ga cewa yanar gizon ba ta aiki ko kuma ranakun ya zo babu banki. Za ka sayi wani abu da za ka saida ko ana buƙatar wani abu, to sai in ɗauko wannan tsabar kuɗi da na ajiye ko nake tarawa sai nayi amfani da su ba tare da na taɓa, a, wancan kuɗi ba. Kuma nakan tara su ne nakan yi abun da ake ce ma asusu. Kullum kullum ina da kowanne ina akwai wanda nake ajiya kullum kullum akwai na sati sati akwai na wata wata. Kowanne kuma da manufar da ya sa na yi haka domin idan buƙatar ta zo zan cira ne amfani da shi.

Agogo abune wamda akayish domin duba lokaci aa na lokaci na abubuwa yau da kullum, rana tun daga ƙarfe ɗaya zuwa sha biyu wani mai awa ashirin da huɗu. Ina sanya agogo a hannuna domin ina amfani da shi musamman agogo na zamani da ake ce wa Smart Watch saboda yana da wasu abubuwa ko manhajoji wadda suke taimakamun musamman na duba lafiya, ahhh, ko duba hawan jini ko duba wasu abubuwa da suka sha danganci, ahhh, wato rayuwata ko lafiyata. Haka zalika kuma da amfani da manhajar da idan ina gudu zan iya sanin nayi gudun minti nawa, kokuma ina exercise kokuma motsa jini kenan, kokuma in ina tafiya zan yi tafiyan awa biyu, to zanyi amfani dashi na saka da shi nake amfani domin ganin cewa na samu abin da nake so da zarar lokaci ya yi, zai mun alama na ƙara wanda shine zai sa zan tsaya.

Eh, ina am am bluetooth abu ne wanda ake amfani da shi. Tana iya yiwa na tura wani saƙo zuwa ga saƙo da waya ko kuma na kunne wanda ake amfani da shi domin sauraron magana ko kuma jin waƙa da dai sauransu. To, duka ina amfani da shi kuma kullum ina kunna shi a wayata. Saboda wani lokacin kana tuƙi za ka kira ka a waya, za ka yi amfani da bluetooth ne na kunne. Inkuma aah kana wani abunne ka ajiye waya a gefe dayan hannun shima in ankira ka zaka iya amfani da shi domin amsa waya in kuma tura wani abu ne ko saƙo ga ka, ga mutum za ka yi amfani da bluetooth zai kunna za ka tura mashi ko turo saƙo daga cikin kwamfutan ka zuwa wayarka. Zan-- ina amfani da shi to a kodayaushe da bluetooth na kunne da na waya da kuma na kwamfuta duka ina amfani da su domin samun biyan buƙatata.

Aiki abu ne da ya shafi rayuwarmu na yau da kullum, kuma abu ne wanda da shi muka dogara. Kuma ƙasantuwar ka na ma'aikaci, wadda ka yi alƙawarin cewa za ka zo aiki ko za ka yi aiki akan ka za daidai, to dole ne kuma zuwa aiki akan lokaci daidai, saboda idan baka je a daidai lokaci ba to zaka dinga samun matsala. To a dan haka, ina zuwa aiki a daidai lokaci, saboda wannan shi ke tabbatar da cewa na a aikin ina yin shi a yadda ya kamata, kuma wadda yake kai ni ga samun wasu nasarori da kuma samun yabo daga shugabanni na. A dan haka ina zuwa aiki lokaci daidai.

Waya dai abu ne wada muke amfani da shi, ah, domin biyan bukatarmu ta wurin sada zumunta ko kuma wurin karance-karance ko aiki da wasu, ah, abubuwa ko binciken wasu abubuwa. To ni ina amfani da waya ce ta hannu wada ake ce ma wayar Android kuma kamfanin Infinix Note 12i da shi nake amfani, ah, wannan lokaci saboda biyan bukata ta ta dukkan wasu abubuwa da nake so yana yi mun ko ɗaukan hoto ne ko kuma wani kira ne da dai sauransu. So ina, irin wayar da nake amfani da shi shine Infinix Note 12i.

Kujeru abu ne wanda aka yi su domin zama. Kuma kujeru sun kasu kashi kashi, akwai a kujera ta ƙarfe, akwai kujera ta katako, ta katakon ma kala kala ne. Akwai wanda ake ajiye so a ɗaki to kujeru na dai suna da daɗin zama saboda suna da laushi kuma suna da fadi. In kwanciya zan yi ma na kan kwanta a kansu imma zaman ne ina zama inji daɗi. Don haka kujeruna suna da daɗin zama sosai.

Safa abu ne wadda ake amfani da shi a ƙafa ko a hannu domin musamman idan lokutan sanyi ne aka yi amfani da shi a hannu da ƙafa. Idan kuma da zafi ne ana amfani da shi a ƙafa ne kawai. Ko kuma akwai aikace aikacen da in kana yi kakan sanya safan hannu domin kare kanka daga wasu abubuwa. To ba kullum na ke sanya safa ba a hannu ko a ƙafa. E yakan zama dai da sanyi dai kullum na ke sanya shi amma in ba da sanyi bane ba kullum na ke sanya shi ba. Ina sanya safa a ƙafa a lokaci lokaci ne saboda aa inda zafi ne ina buƙatar iska a ƙafana. To don haka ba kullum na ke sanya safa ba.

Video abu ne wanda ake ɗauka ko ake cewa ake naɗa don amfani da shi. Kuma inda a yanzu zamani ya zo da cewa ana yin waya na kiran bidiyo ta musamman kafafen, ah wato sada zumunta irinsu WhatsApp, ah Facebook da dai sauransu. So nima nakan yi amfani da waɗannan inda nakan yi kiran bidiyo domin ah lokaci ne ya zo da shi. Haka wani lokacin wani kaya ne ma za ka saya ko wanda kuke yi ne za ku yi domin ganin juna. Ina amfani da kiran bidiyo.

To tafiya kala kala ne kuma tafiya ya danganta. Akwai wuraren da tafiyan sa dole zaka tafi ne a, a ƙafa. Akwai kuma wuraren da zaka yi tafiya ne a mota. Wasu wuraren ma in ka je babur zaka hau, wasu wuraren ma da keke zaka yi to ya danganta. Aaa idan zanyi dogon tafiya ne zan tafi wuri to ina tafiya zuwa wuraren ne da mota. In kuma gajeren tafiya ne zuwa wuraren nakan yi ne da mashin ko kuma in tafi wuraren a ƙafa yadda dai nake tafiya ta kenan.

Shuka iri-iri ne akwai, shuke-shuke na furanni wanda a kan yi su a gida. To irin waɗannan furanni nima nakan zama cikin masu shuka su a gida domin suna ƙara wa gida kyau kuma musamman ƙasa ma yakan samu nagarta da ƙarko. Ina shuka wato tsirrai a gida matuƙa.